Yan da na ke kiyaye kalaman sirri shine ta hanyar sanin cewa wannan sirrina ne, ba ko ina zan bayyana shi ba. Musamman wajen sanin cewa nasan ciwon kai da amfanin kai na, da tunanin da na ke yi, ba kowa ya sa ni. Toh, na ji.

Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin ƙarshen shekara, saboda ana hutu a wajen aiki, kana da lokaci isashshe za ka je duk inda ka ke son zuwa ziyara ko kuma inda ka ke da wani hidiman da za ka yi ka je ka yi ba mai takura maka saboda ba'a aiki da hutu. Kana samun isashshen lokaci.